Wato, kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta. Eh, sosai gaskiya saboda ita na'urar kwamfuta zaka ga na'ura ce wadda take da ƙwaƙwalwa wadda mutum ne zai zauna yayi-- mutum ne zai zauna ya taɓa, ya, ya ringa bi ta fanni daban daban irin yana aiki da ita amma kuma ita ce za ta yi mashi wasu ayyuka na daban wa ƴanda shi da zai karan kanshi zai ɗauki kwamfuta, shi zai zama a matsayin shine kwamfutan da ba zai taɓa yin irin aikin da kwamfutar take ba. To gaskiya, ah, shirye-shiryen kwamfuta abubuwa ne masu ƙayatarwa sosai sannan kuma kwamfuta na'ura ce mai ƙwaƙwalwa. Wato, ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta ƙwarai da gaske. Koda yaushe kuma koda yaushe nakan yi amfani da ƙwamfuta na sannan kuma ina shiga in ɗanyi harkan zane sannan kuma na kan yi, na kan yi harkar rubuta haɗa kamar shafin yanar gizo sannan kuma na kan shiga, ah, ah, ƙafafun sada zumunta haka irinsu, um, X. Zan shiga a ciki in je in diddi ba labarai. Akwai kama irinsu BBC Hausa sannan kuma na kan shiga irin kama cikin WhatsApp in ɗan dinga diba mutanena muɗan yi maganganu na fahimta da su sannan kuma akan ayi abubuwa sosai na shirye shiryen ƙwamfuta kuma sosai gaskiya ina sabunta shirye shiryen ƙwamfuta wato ita ƙwamguta wani wata baiwa ce wadda Allah yaba bature wadda shi ya sarrafata wadda da mutum dai zai zauna shi karan kanshi mutum ya zauna ya ce zai yi abun da kwamfutan za ta yi. Maimakon ya ɗauki minti goma, ita kwamfuta in za ta ɗauki, kwamfuta in za ta ɗauki minti ashirin za tayi abun to shi lallai mutum zai ɗauki kusan awa, zai ɗauki kwana, kwana goma ko fiye da haka ma kafin ya cimma wannan abun da yake, yake abun nan, kafin ya cimma wannan matsayar da yake so ya cimma. So, sabunta shirye-shiryen kwamfuta, na kan yi sabunta shirye-shiryen kwamfuta ƙwarai da gaske sannan kuma Alhamdulillah kwamfuta ta yi min abubuwa da yawa saboda na samu alkhairi da kwamfuta. Um, kwamfuta gaskiya babban na'ura ce, gaskiya babban na'ura ce kuma ni dai Alhamdulillah ta yi min dukkan kome da kome. Ah, wato, akwai wani abu da yake cikin kwamfuta wanda in dai ba wai kana da kwamfuta ba to gaskiya da wahala ka fahimci wannan abun, da wahala ka fahimci wannan abun. Sosai in kana da ita sannan za ka fahimci wannan abubuwa saboda duka irin za ka ɗan zauna ka yi wani rubutu, za ka zauna ka yi wani zane, za ka zauna ka haɗa shafin yanar gizo ma haka. To, gaskiya kwamfuta na'ura ce wadda shirye-shiryen ta gaskiya sai dai mu ƙara gode ma Allah saboda kwamfuta babba na'ura ce, babban na'ura ce. Haka zalikama in ka diba, um, waya saboda sai da aka fara, an fara samun kwamfuta can baya sannan sai an ka zo an ka samu waya wanda za ka ga ita kwamfuta za ta ɗauki, za ta yi abubuwa wanda da yawa wa'inda waya ba za ta yi ba. Wato, wanda, eh haka ne wanda gaskiya waya ba za ta yi shi ba sannan kuma ita kwamfuta ta fi waya sauri wanga babu matattama a kan shi ande Alhamdulillahi dai wannan shi ne shirye-shiryen.

Wane wasa kake son yi? Eh, ina son yin wasanni da dama. Ina son wasan ƙwallon ƙafa, ina kuma son wasan ƙwallon kwando, sannan kuma ina son wasan, ina son wasan, to wasan me za a ce? Wasan, wasan wanda da mutum zai iya bugawa irin cikin waya. Ina son irin wannan wasannin. Sannan kuma ina son wasa ta table tennis. Ina son kuma wasa na, na snooker. Yes, duka ina son, ina don wasanni da dama amma wa inda wasan ƙwallon ƙafa, wasan table tennis, wasan snooker da kuma wasa na cikin waya na ƙwallo. Su, su ne wasannin da na fi so sosai. Sosai, sosai. Sai wasanni haka na kwamfuta wanda su wannan ban ɗauke su wasanni ba haka, zan dai ce ina son yin irin wannan abubuwan irin harkar zane kuma harkar zana, shafin yanar gizo. Yauwa, irin su ma duka wannan su ma ina son su, ina son yin irin su. Sannan sai i son, to wane wasanni kuma? To wainnan wasannin dai, su kwai nake so gaskiya. Mece su ne waɗanda na fi so sosai. Sannan kuma sai to wane wasa kake son yi? Wane wasa kake son yi? Yauwa, ina son haɗe da su ma wannan ba wasanni bane irin in ina cikin, ina free haka lokacin da bani yin wani abu nakan shiga irin shafin YouTube haka in ɗanyi kallo. Sannan kuma nakan shiga irin kamar Facebook haka in dinga kallon, eh, ɗan wasan barkwanci. Eh, ɗan wasan barkwanci sannan kuma, eh, wani lokaci kuma nakan ɗan hita waje da abokanaina mu dinga hira. Yauwa, sannan kuma nakan ɗan je wani wasu wurare haka mu ɗan ɗauki bidiyo sannan kuma mu kaɗan tafi. Mun shaƙatawa dai haka. Sannan, ah, sai yauwa kuma ina son, ina son wasan irin gudu. Wasan gudu haka ina son wasan gudu sosai saboda wani ina kalak akwai wani ɗan Jamaica Usain Bolt irin yadda yake gudanar gudane gudanashi sannan kuma yana cin kyautu tukar da yawa in ya je wasan Olympics haka. Gaskiya yana burge ni ƙwarai, don ma ina son harkar wasan gudu. Sannan kuma ina son ta ƙwallon ƙafa, ina son ta kwando da basketball kenan. Sannan kuma da table tennis, ah, sai wasan gudu. To su ne kawai dai gaskiya wasannin da nake son yi. Ko da yaushe. Ah, sai muka. Ah, shi ne kawai. Shi ne kawai. Atande ingane yauwa. Ah, sai yauwa. Ina son in koyi waɗansu abubuwa haka daban wayanda ba, ba, indai ina, ina free ina shirin dinga koyon waɗansu abubuwa wayanda.